Ina amfani da kayan ayyuka da yawa. Ina amfani da kayayyakin aiki da yawa musamman ma idan ina a wurin aiki. Akwai kayayyakin da nake amfani da su a wurin aiki sannan akwai kayayyakin da nake amfani da su a gida. Kayayyakin da nake amfani dasu a wurin aiki sun haɗa da ina amfani da laptop, ina amfani da desktop, ina amfani da kwamfuta, ina amfani da biro, ina amfani da takadda, sannan ina amfani da keyboard, ina amfani da mouse, ina amfani da CPU. Abin da ya sa nake amfani da lap-- eh, da laptop ina shine wani lokaci idan ba wuta dole sai da laptop zaka iya amfani da shi saboda idan da desktop ne baya riƙe caji amma laptop shi yana riƙe caji zai ɗauke ka lokaci mai tsawo kana amfani da laptop musamman ma idan laptop ɗin ya kasance yana riƙe caji sosai kuma batir ɗin shi yana da girma sai ka ga ya ɗauke ka lokaci mai tsawo ba tare da, ba tare da laptop dinka ya mutu ba. Amma desktop tun da babu caji ana ɗauke wuta shi ma zai ɗauke kuma irin aikin mu ba aiki ne irin wanda yake son jinkiri ba. Aiki ne wanda yake son idan kowane lokaci akwai wuta. Idan akwai wuta nan lokacin ko-- idan akwai wuta kowane lokaci shine mutum zai samu yayi aiki daidai gwargwado ba tare da ya sha wahala ba. Amma idan ba wuta kana cikin aiki, aikin zai ɗauke kuma zaka sha wahala gaskiya. Idan ba wuta idan aikin ka ya ɗauke aikin ka duka zai dawo baya kuma bai kamata ce aikin ka ya dawo ba musamman irin aikin da nake yi wanda ke da wahalarwa. Dole ne zaka dawo baya idan har an ɗauke wuta. Kaga shi kuma biro ina rubutu da shi ne wurin ɗaukan abubuwan da na yi aiki a kai. In ɗauka note, in ɗauka record. Sannan keyboard ina amfani da shi ne wurin typing. Sannan kuma CPU shi na amfani da shi ne wurin storing information ɗina. Kaga abu, abubuwan da nake aiki dasu kenan a wurin aiki sannan wanda nake amfani dasu a gida kuma akwai shara, akwai tsintsiya da nake shara da shi, akwai mopping, mopa da nake mopping da shi, da akwai abin kwashe shara shi ma ina kwashe shara da shi ne. Da sauransu ne. Abubuwa suna da yawa wanda nake amfani da shi a gida sannan a wurin aiki. Ina da TV a gida na shi ma ina amfani da shi ne wurin kallo. Ina da plates a gida na ina amfani da shine wurin zuwa abinci idan na yi, na yi abinci kenan. Sannan ina da kuma tukunya wanda nake yin abinci da shi. Waƴannan su ne abubuwan da nake amfani da su a gida. Kuma akwai wasu da yawa. Akwai kaman kofi, akwai kaman plate duka ina amfani da su ne a gida.

Idan ana maganan launi ana maganan kala kenan. Kasan abubuwan da ake amfani da shi ko kuma nikaran kai na ni ke amfani da shi. Akwai launin kala kala. Akwai launin fari, akwai launin baƙi, akwai launin ja, akwai launin kore. Misali yanzu tufafina, na fi son farare a cikin tufafina. Na fi son launin fari saboda shi launin fari yana da ɗaukan ido, yana da shiga ido. Kuma wani lokaci ina son launin baƙi. Shi ma yana, yana da ɗaukan hankali kuma yana shiga ido. Amma kuma akwai abubuwan da ba dole ne ina son fari ko baƙi ba. Ina son kowane kala idan na samu amma na fi son fari.

Ina sanya agogo a hannu, amma kuma ba kullum bane nake sanya agogo a hannu. Ya danganta lokacin da nake bukatan shi. Kaman ina wurin aiki, ina sa agogo a hannu, saboda ina amfani da shi wurin duba lokaci da yanayi. Amma kuma idan ina gida, bana amfani da agogo saboda baya mun wani amfani. Wani lokaci, ina amfani da agogon waya na ne in duba lokaci, ba dole sai nasa agogo na hannu ba. Wani lokaci kuma bana amfani da agogon hannu. Tabbas ina amfani da agogon hannu. Kaman idan zan je wurin aiki haka, lokacin ne nake amfani da agogon hannu. Amma ina gida bana amfani da agogon hannu saboda bai cika damuna ba. Ina duba agogon waya na ne, ba tare da ina duba agogon hannuna ba. Tabbas ina zuwa da agogo, ina zuwa da agogo wurin aiki, kuma yana min amfani sosai. Akwai lokacin da ba wai ina tare da waya na bane wurin duba agogo. Ina da, idan ina da agogo a hannu zai mun sauki wurin gane lokaci, zai mun sauki wurin gane komi da komi, da ya shafi lokaci. Amma idan ban sa ba wani lokaci yakan dame ni, saboda zan nema in san kome ne ne lokaci, saboda ban sa agogon ba idan na fita daga gida. Amma idan ina gida ba dole sai nasa agogon ba, don bai cika damuna ba gaskiya idan ina gida. Sai ina kaman wurin aiki ko kuma na fita ziyara ko kuma na fita wani waje haka lokacin ne agogon ke mun amfani.

Tabbas ina musaffa da mutane amma kuma ba kowane lokaci bane nake musaffa da mutane. Kamar misali yanzun nan ni addinina bai bani dama in yi musaffa da mata ba, bai bani dama in yi musaffa da wanda ba muharramina ba. Amma ina musaffa da mutane, musamman mutanen wurin aikinmu. Misali yanzun nan idan naje wurin aiki kowa da kowa da na gani da na sani yana aiki tare da shi da yake daidai da ni ne ko kuma yana ƙasa na sai muyi musaffa da shi bayan mun gaisa kenan. Musaffa abu ne mai kyau yana da muhimmanci amma kuma ba kowane ya san da wannan ba. In ka yi musaffa da mutane za ka ji daɗi, za ku ba da, za ku ba juna hannu kuma za ku gani za ku abun nan. Sannan kuma koma ba wurin aiki ba. Idan na fito waje ina yawo idan naga mutum da na sani abokaina ne koma ba abokaina bane ko kuma abokan mutunci ne mukan yi musaffa da juna. Mu ɗan riƙe hannun juna zuwa ɗan lokaci kaɗan saboda yana da matuƙar amfani. Kuma idan ka yi musaffa, ban da ladan da za ka samu akwai shaƙuwa sannan kuma akwai yadda a cikin musaffa. Sannan kuma musaffa abu ne mai kyau. Misali yanzun nan idan na je wurin aiki kowa na gani a wurin aikinmu indai na san shi ɗan uwana ne wurin aiki koma ba ɗan uwana bane wurin aiki idan har na san shi muna yin musaffa tare da shi saboda musaffa yana da abu mai kyau, yana ƙara dakon zumunci sannan yana ƙara soyayya a tsakanin wanda ka yi musaffa da shi.

Ina shaƙatawa ne lokacin hutu a yayin da na samu kaina a cikin hutu. To menene ma nake yi na shaƙatawa? Nakan tashi in fita, in je in za gaye gari, in ga mutane, mutane su ganni, mu gaisa da juna, su gaishe ni, ni ma in gaishe su. Sannan kuma wani lokaci idan ina so in shaƙata sai in fita da matana da ɗana mu je waje, mu je mu zazza gaye gari don mu shaƙata, mu ci lokacinmu da kamai idan ina da hutu kenan. Wani lokaci kuma ni kaɗai ne nake fita, sai in fita a bu na in je in samu mutane, mu ta mu zama mu zauna da su, mu zauna muna zance da su saboda me? Saboda shaƙatawa abu ne mai daɗi zai cire maka tunani, zai cire maka damuwa sannan zai sa maka natsuwa. Wani lokaci kuma idan zan fita sai inje samu mutane yanda nake shaƙatawa nake nan. Wani lokacin kuma sai in fita da ni da matana da ɗana sai mu je mu shaƙata da ni da ita, muɗan zazza gaye gari, muɗan ga mutane sannan idan ina da abin da za mu saya haka za mu zauna mu tsaya mu saya wannan abun mu shaƙata, mu kalla wannan, mu kalla wancan, mu je titi mu zauna a bakin titi wani lokaci muna kirga motocin da suke wucewa. Idan muka ga wanda muka sani sai mu tsaya ko kuma idan ya tsaya sai mu gaisa da mu da wannan. Muyi musaffar mu gaisa muɗan yi labarai. Idan ma na haɗu da abokanai na haka suma za mu yi, sai in zauna da su ko kuma idan suka zo wucewa sai mu zauna mu shaƙata. Bayan mun shaƙata kuma sai mu huta. Idan muka zauna muka huta idan akwai abinci sai mu ci abinci. Idan babu abinci kuma sai mu ba da juna labarai masu daɗi. Ba in bashi labari abin da ke damuwa abin da ke cikin rayuwana shi ma ya bani labari abin da ke cikin rayuwan shi. Idan wanda za a ba juna haƙuri ne sai a ba juna haƙuri. Idan wanda za a ba za a yi ma juna jaje ne sai a yi ma juna jaje. Idan kuma wanda za a ba juna shawara ne sai a ba juna shawara. Haka ma matana idan na fita da ita, ita ma idan ta samu bayan mun shaƙata kenan idan ta samu wani abokin abokiyarta sai su zauna su dinga labari tare da su. Idan abu ne da za a yi shawara sai a ba da juna shawara. Idan na jimame ne sai a yi jimame. Idan kuma wanda za a yi nishaɗi ne haka ma shi ma za a yi nishaɗi. To ataƙaice yanda dai ni nake shaƙatawa kenan.

Jakar ku ta kuɗi yana da nau'i kala kala. Akwai kalan baƙi, akwai kala ja, akwai kala blue amma kuma kowa na da irin launin jaka da yake so. Jaka na kuɗi ba kowane lokaci bane ake fita da shi, kuma ba kowane lokaci bane ake amfani da shi. Ana amfani da shi ne kawai lokacin da ake son a ɓoye abin da ba a so a gani. Shi jaka na kuɗi bayan an sa a ciki an sa kuɗi a ciki ana sake sa aljihuwa a, ana sake sa shi a cikin aljihu ne. Wasu za ka gani banda kuɗin da suka sa a ciki, za su sa kaman passport din su a ciki sannan kuma bayan sun saka passport din su, su sa wani wasu abubuwa masu muhimmanci a cikin rayuwarsu kamar ID card da sauransu. Amma ni a nawa ni bana, bana, bana, bana, ba ni da ma jakan kuɗi saboda ni ban ga wani amfanin shi ba. Na fi son duk abin da nake da shi in sa shi a cikin aljihu na ba tare da na sa shi a wani a cikin wani jaka ba saboda zai yi min sauƙi kuma zai yi min daɗi a cikin aljihu na. Idan har na sa jakan kuɗi a aljihu na gaskiya ba zan wani ji daɗi ba, zai dame ni kuma zan ji zai yi nauyi a cikin aljihu na. Zai sa ma bana son amfani da jakar kuɗi. Na fi son amfani da aljihu na ne kawai ba tare da na tanadi jakar kuɗi ba.

A farkon lokacin da na shiga ofis, ina da abubuwa da yawa da nake yi. A farko idan ina shiga ofis, zan ga masu gadi sai in ce, "don Allah su buɗe mun ƙofa." Bayan naje na gansu sai mu gaisa da su, sai su-- muyi musahaba, mu gaishe da juna sannan kuma su buɗe mun ƙofa in shiga. Idan na shiga cikin ofis, farkon abin inda nake zuwa akwai inda ake zuwa ana yin signing wato shi zai nuna cewa ka shigo wurin aiki kenan ranan. To da sassafe ake wannan ɗokawa. Sai in duba rajista inda ake rubuta sunayen mutane, nima sai in rubuta sunana sannan kuma in yi signing sannan in sa lokacin da na zo wurin aiki. Bayan na gama wannan, sai in je wurin shugabanmu na wurin aiki, in je in gaishe shi, ya ganni nima an ganshi, ya tabbatar cewa ranan na zo wurin aiki, ya tabbatar cewa ranan na zo ofis. Amma kuma idan ban ganshi ba wani lokaci, tunda yawancin lokaci shi ogan namu yana riga mu zuwa ofis. To idan kuma na je ban same shi ba, watakila ya je ya bi ya yi run kenan. Ma'ana yana zuwa ya dudduba ma'aikatan da suka zo wurin aiki da wanda basu zo wurin aiki ba. Sannan yana duba wanda suke sa a rubuta sunansu na bugi, alalhin basu zo ofis ba. So idan ya je zai dudduba mutanen da suka zo ofis sannan ya ƙirƙirga su, ya tabbatar cewa wayanda suka rubuta sunansu, su ne mutanen da suka zo ofis a ranan. Wani lokaci kuma idan kuma zai iya aika wani, zai iya aika wani da yake ba, ba shine oga ba, wanda yake matsayin asistan oga zai aika wurin. Shi zai je ya dudduba, ya tabbatar cewa mutanen da suke-- sunansu suke cikin rajista su ne suka zo ofis. Bayan na gama wannan, naje na ga ogana, mun gaisa da shi sannan ya wuce. Assalin ofis ina inda nake aiki sai in je. Abu na farko da nake yi kuma idan na shiga ofis ɗin shine zan, zan shashare ko'ina, in ce cire datti da suke ko'ina tukuna kafin in zauna fara aiki.

Ina share gida ne aƙalla kaman so biyu ko so uku a rana. Daga farko idan na tashi da safe, bayan na kurkura baki, na wanke fiska, nayi duk wani abin na zan yi. Sai inzo in share gida, in share ko'ina, in share ƙasa, in share sama, in share duk wani datti da na gani kuma yana jikin bango ko jikin TV ko jikin wardrobe dina. Idan na gama shara a lokacin nan, sai in ƙi ƙimtsa sannan in wuce wurin aiki. Bayan na wuce wurin aiki kuma idan na gama aikin da nake yi, zan share ofis ɗin kafin in fara aikin tukuna. Bayan na gama aiki kuma a ofis ɗin, sai in sake sharewa abin da nake yi ke nan. Sannan idan na dawo da rana ma, bayan na zo na dawo, abin da zan fara yi shine zan share ko'ina a gidan. Bayan na share sai in huta sannan in ci abinci sannan kuma banida yamma idan zan kwanta shima lokacin sai in share ko'ina. Idan na share ko'ina, shi kenan sannan in kwanta.

Ina da takalma dayawa. Ina da takalma kala kala. Akwai wasu da nike takalma da nike da su a gida, sannan akwai takalma da nike da shi a wurin aiki. Wanda nike da shi takalman da nike da su a gida suna amfani da shine kawai a gida ba tare da naje ko ina ba. Akwai takalma da nike amfani da shi na shiga bayan gida, sannan akwai takalma da nike amfani da shi wurin yin girki, sannan akwai takalma da nike amfani da shi wurin shiga toilet, sannan akwai takalma da nike amfani da shi wurin shiga falo. Duka wayannan sune takalma da nike amfani da shi a gida. Sannan kuma akwai takalma da nike amfani da shi a ofis. Misali idan ina ofis kan tube takalmin da nazo da shi daga gida. Sannan ƙila zan je in yi wani abu ne, zan shiga bayi ne ko zan shiga wani waje ne. Takalmin da zan sa shi ma daban ne. Ina da takalma kala kala. Duka wayannan sune takalma da nike amfani da shi a gida. Akwai wanda nike amfani da shi a gida, sannan akwai wanda nike amfani da shi a wurin aiki. Wanda nike amfani takalmi dani takalma da nike amfani da su a gida. Akwai wanda nike amfani da shi a kitchen, akwai wanda nike amfani da shi a falo. Akwai wanda nike amfani da shi a kitchen sannan akwai wanda nike amfani da shi a bayi kenan. Akwai takalma da nike amfani da shi suma a wurin aiki wanda ba kowa ne yake sawa ba. Takalma suna nan ne kowanne takalma da abin da yake yin mu. Su ka ga haina ina da takalma kala kala.

Ina yin wanka ne kaman so uku a rana. Ina yin wanka da safe kafin in je ci abinci, kafin in ci komai. Sai na idan na tashi da safe sai in wanka da safe. Idan nayi wanka da safe sai in ci abincin da zan ci. Bayan na ci abincin da zan ci in ya gyagyara ko'ina. Wani lokacin sai in kara yin wanka kuma. Wani lokacin kuma sai in wuce wurin aiki. Idan na je wurin aiki, na je na gaji, nayi aiki na gaji. Watakila ma na kwaso zufana daga wurin aiki saboda tsananin gajiya musamman irin lokacin nan ma da akwai zafi. Bayan na gama wannan, na gama aiki, na gaji, na yi zufa sai in kara yin wanka a wurin aiki idan na ga dama ke nan. Wani lokacin kuma ba wurin aikin zan yi wanka ba sai na dawo gida sannan in zo in wanka na a gida da rana ke nan. Idan nayi wanka na a gida sai in huta tunda wanda zai aɓunan dina. Bayan na huta sai daddare yayi sai in kara nayi wanka daddare. Amma mu-mu-mufi wani lokacin matana da kanta take mun wankan ba ni ke yi da kaina ba. Haka zan wa watsa ruwa, in yi wanka da kaina ko kuma ta watsa mun ruwa ta mun wanka da kanta. Yanda nake yin wanka kenan a rana. Zan yi wanka da safe, zan yi wanka da rana, sannan in yi wanka da daddare.

Ina sauraron radi-rediyo sosai, musamman ma idan ina gida. Lokacin da nake gida bana yin kome, ina sauraron rediyo sosai. Kama a rediyo na ina tashe ina kama tashan BBC na Hausa, sannan ina kama tashar BBC na Turanci a rediyo na ke nan. Sannan kuma ina kama tashar CNN na Hausa, sannan na kama tashar CNN na Turanci a rediyo na ke nan. Sannan kuma ina kama tashar DW Hausa a rediyo na. Musamman rediyo na ina amfani da shi ne wajen jin labarai. Amma akwai lokutan da ni da kaina nake sa in nake connecting nake connecting MP3 na don in ji FM ɗina a cikin rediyo na. Ko kuma wani lokaci in sa in sa in sa memory card ɗina don in saurari waƙoƙi na cikin rediyo na.

Rubutuna yana da matuƙin so kyau sosai. Rubutuna yana da kyau. Rubutuna mutane suna son rubutuna. Rubutuna idan ka kalla za ka gane shi saboda rubutuna ɗaɗɗaya nake yi ba tare da na yi sauri ba. Rubutuna har da wanda suka fi ni ma suna cewa suna son yanda nake rubutu saboda rubutuna ne ina yin shi a tsanake ba tare da na yi sauri ba. Ko kowa ya karanta rubutuna, eh bayan ya gan shi yana da kyau sannan zai yi ba da wanda ya yi rubutun. Sannan zai so rubutun da yayi. Amma wasu lokaci mutane suna kokoyan rubutuna saboda kyau rubutuna. Rubutuna idan na yi shi ɗaɗɗaya nake yi kowa da kowa zai gane. Ko dama wanda bai je makaranta ba idan sai ya ga rubutuna zai gane abun da na rubuta saboda me? Ko me a cikin tsanake nake yi. Rubutuna yana da kyau, rubutuna yana da natsuwa, rubutuna yana da tsari.

Burina a aiki shine ina so in samu cigaba a kowane lokaci. Burina a aiki shine ina so in fi kowa iya aikin da aka koya mun. Burina a aiki shine ina so idan nayi aiki kowa da kowa ya gamsu da aikin da na yi. Burina a aiki shine ina so inga wurin aikinmu an cigaba. Burina a aiki shine bana son in samu kowane matsala da kowa. Yanda na zo na same da su lafiya haka mu rabu lafiya. Yanda su ma suka same ni lafiya haka mu rabu da juna lafiya. Wai nan sune burina. Akwai wasu buruka da nake da su a wurin aiki amma nan gaba shine zan bayyana burukan da nake dashi a wurin aiki. Amma burina a wani aiki babba shine yanda na fara lafiya in gama lafiya. Yanda na fara da mutane lafiya su ma mu rabu da su lafiya. Waɗannan su ne burukana a wurin aiki. Amma akwai wasu burukan kuma nan gaba da zan faɗi. Burina a wurin aiki shine inga kowa da kowa cikin lafiya, cikin koshin lafiya. Burina a wurin aiki shine inga babu wanda yake, babu wanda yake da matsala. Burina a wurin aiki shine duk wanda na ganshi da matsala ko kuma duk wanda naga yana neman taimako in taimaka mashi ba tare da ya sha wahala ba. Burina a wurin aiki shine kowa ya yi aikin shi ba tare da tsangwama ba, ba tare da kowane matsala ba.

A duk lokacin da aka gayyace ni ko kuma a duk lokacin da aka kira ni in je wurare, ina zuwa wuri-wuri ne da wuri amma ya danganta da irin wanda zanje. Wani lokaci zanje wurare da wuri, wani lokaci kuma zanje wurare daga baya. Misali, idan wurin aiki zanje, dole ne zanje wurin aiki da wuri. Idan kuma ba wurin aiki bane, sai lokacin da naga dama zanje. To kaga kenan? Inda ba a gayyace ni ba daga ko kuma inda ba a tilasta mun ba, bana cika zuwa da wuri, na cika zuwa daga baya. Amma kuma idan an ka gayyace ni, dole ne in zan je da wuri, in zan je wuri, dole ne sai naje da wuri saboda me? Mutanen za su, mutanen da suka gayyace ni za su ɗauke ni da daraja kamar yadda nake ɗaukansu da daraja. Za su ga cewa an ɗauke su da daraja. Za su ga cewa an ɗauke su da amfani idan kaje da wuri a lokacin da aka gayyace ka. Musamman ma kuma wurin aiki, shi ma zuwa da wuri yana da matuƙar amfani, sai dai idan uzuri ne ya kama ka. Idan kana zuwa wurin aiki da wuri, mutane za su ɗauke ka da muhimmanci sannan kuma za su ga aikinka yana da amfani. Sannan kuma za su san cewa ka ɗauki aikinka da muhimmanci. Sannan kuma su ma mutane idan kana zuwa wuri, da wuri, da wuri idan suka gayyace ka, za su, za su gane cewa ka ɗauke su da muhimmanci baka wulaƙanta su ba. Amma rashin zuwa da wuri ko rashin zuwa daga baya za su ga kamar cewa kana wulaƙanta su ne amma.

Ina kare kaina daga soro ne wurin sa mosquito net a yayin da zan kwanta. Wani lokaci kuma idan ana zafi bana sa mosquito net. Wani lokacin kuma ko da ma akwai mosquito net, ina da maganin soro da nake sawa ko kuma ana kiranshi mosquito coil. Ina sa shi ne don gudun kara soro ya cije ni. Suma karan kansu Surayem ba su so a sa mosquito coil saboda yanda yawa daga ciki yana kashe su. Amma misali yanzun nan, yawancin mosquito coil da ake yi gaskiya na da matukan wuya a samu mai kyau. Yawanci ba su da wani kyau, sai sa mutane yanzun nan ba su cika amfani da mosquito coil ko kuma ba su cika amfani da maganin soro. Sun fi amfani da mosquito net ne saboda idan sun ka shiga ciki, wannan warin da mosquito coil din ne yake yi yana damun su. Maganin soro idan ana amfani da shi, yana damun mutane da yawa. Mutane wasu ba su so su yi tsaya cikin maganin soron musamman idan an sa ko kuma an kunna shi. Ako wanda ake-- maganin soro da ake amfani da shi na hayaƙi ne. Idan hayaƙin ya zo yana damun mutane da yawa. Wasu ma yana ɗauke musu numfashi. Amma kuma idan ka sa mosquito net, ka ga babu ruwanka da wani maganin soro. Kowai zakayi amfani da shi ne idan ka shiga da daddare. Shikenan ba tare da soro ya cije ka ba, ba tare da soro ya shiga ciki ba.

Hotuna kala-kalane. Inda nake ajiye hotuna na a waya na shine ina ajiye hotuna na ne a gallery dina na cikin waya na. Amma wani lokacin saboda gudun asara ina yin, ina ajiye shine a wayan wasu ko kuma a wayan matana. Wani lokacin kuma ina ajiye su ne a Google Photos ko kuma a iCloud ɗina saboda ina gudun ka yazo ya ɓace. Wuraren da nake ajiye hotuna, ina ajiye su ne a cikin waya na ko kuma ina ajiye su ne a iCloud ɗina. Wani lokacin kuma ina ɓoye su ne a Google Photos saboda yana yin da yake yanzu nan. Ba wuya wayan ka ya kamu da virus kuma idan ya kamu da virus za a iya hacking wayan ka. Kuma ka gan aka yi hacking haka, kome da kome zai iya sharewa. Amma idan ka ɓoye su a cikin iCloud ko kuma a Google Photos ko kuma ka yi ma wani sending hotunan ka, ya ajiye ma shi ba zai samu kowane matsala ba. Amma kowane lokaci idan na shiga gallery ɗina zan ga hotuna na a cikin gallery ɗina.

A kullum idan na tashi, idan na farka na buɗe ido ina kallon kalanda a kullum saboda me? Kallon kalanda yana sa in gane ranakun da ake ciki. Wani lokacin ma idan ina da wani abu da zan yi a gaba ina amfani da kalanda ne kullum. Ina duban kalanda ne kullum don in gani abin da zan yi a gaba ko kuma abin da zai zo nan gaba. Amfani da kalanda kullum da nake yi yana sauwaƙa min wurin yin abubuwan da nake so in yi a nan gaba. Wurin gane ranakun da ni ya dace yin abin da zan yi nan gaba. Amfani da kalanda da nake yi yana amfa-- yana, yana sauwaƙe mun wurin yin lissafin kwanaki da yin lissafin shekaru da yin lissafin watanni. Idan babu kalandar nan zai yi min matuƙan wuya wurin gane shekaru ko kuma wurin gane kwanaki shiyasa nake amfani da kalanda a kullum idan na tashi. Kuma ina amfani da kalanda ne a lokacin da nake da abu mai muhi-muhimmin da zan yi da shi kalandar.

Kyauta kala kala ne. Ina son bada kyauta kala kala. Ina son bada kyautan kuɗi, ina son bada kyautan abinci, ina son bada kyautan abubuwa mafi muhimmanci kamar misali yanzu, hatta tufafi ina son bada kyautar su amma kuma ya danganta wanda zan ba kyauta. Akwai wani lokaci kana da kuɗi amma wani mutum ba kuɗin yake bukata ba, kalan abincin yake bukata, kaga sai ka bashi kyautan abinci kenan. Akwai wani lokaci mutum na da buƙatar tufafi sai ka bashi kyautar tufafi ba kuɗi za ka bashi ba. Akwai wani lokaci kuma mutum kuɗin yake bukata, kaga sai ka bashi bukata. Ko dama kana tunanin yana son tufafi kuma yana son abinci. Ina son kyautan abubuwa da yawa. Ina son kyautan kuɗi idan na samu wanda ke buƙatar kuɗi, ina son kyautan tufafi amma idan wanda ya samu wanke buƙatar tufafi, ina son kyautar da abincin da nake da shi. Idan na ga mabukaci yana bukata yana son ya ci abincin, yanda nake kyautatawa kenan, yanda nake kyautan.

Ina magance damuwa a wurin aiki ne idan naga abu ya dame ni, sai in gaya ma ogana ko kuma in gaya ma wanda suke tare da ni ga abun da yake damunana, menene suke gani. Idan na gaya musu, amma yanda nake magance damuwana shine idan na gaya musu, wani lokaci sai su bani shawara abin da ya kamata in yi. Wani lokacin kuma ba ma sai na gaya musu ba, ni da kaina zan yi tunani, in gane abin da ya kamata in yi. Wani lokacin kuma ba ma sai na yi tunani ba ma, ba sai na yi komai ba. Idan nayi haƙuri, shima damuwan da kan shi zai zo ya wuce. Amma a wurin aikinmu mun ɗauki juna kamar ɗaya ne, shi yasa idan abu na damun ɗaya kamar yana damun suran ne. Idan abu na damun mutum ɗaya daga cikinmu kamar yana damun kowa da kowa ne. Sai ka ga kowa ya shiga cikin damuwa, mu kowa yana so ya bada shawara a kan damuwa. Sai sa duk lokacin da muke cikin damuwa muke, ba ma, ba mu jin tsoro mu gaya ma wani daga cikinmu ko kuma mu gaya ma ƴan'uwanmu a wurin aiki cewa ga damuwan da muke ciki. Watakila bamu, ba mu da mafita ko kuma hankalinmu ba zai hango maganin damuwan, magance abin da zai magance damuwanmu ba. Amma idan muka gaya ma wani na kusa da mu a wurin aiki sai ka ga da shawarar shi ko kuma da tunaninsahi mun samu abin da zai magance damuwanmu. Yanda nake magance damuwa na a wurin aiki ke nan.

A lokacin da nike daga yaro akwai abubuwa da yawa da nike tunawa a lokacin nike yaro. Lokacin da nike yaro nayi abubuwa da yawa, nayi abubuwan jin daɗi, nayi abubuwan dariya sannan nayi abubuwan ban mamaki. A lokacin da nike yaro muna son zuwa ni da abokanaina muje inda zamuje muyi wasa, muje inda zamuje muyi wasanni musamman ma da daddare sai a fito yara kowa da kowa a zuwa na tsalle-tsalle, a zo ana wasanni aci a waje kenan. Za ka ga kowa a gida ya fi fito musamman ma lokacin azumi. Muna zuwa da ni da abokanaina muje mu tsinko mangwaro, muje mu tsinko mangwaro. Muje in muka tsinko mangwaron, in muka fita tun daga safe muka je tsinko mangwaro sai muka yi har yamma ba mu dawo daga tsinko mangwaro ba ni da abokanaina ko ni da abokina sai mu je. Kuma inda muke zuwa tsinko mangwaron yana da matuƙan nisa daga inda muke. In muka je wurin bayan muyi wasanni sai muje mu tsinko mangwaro. Mun tsinko mangwaro sai mu zo mu tsinko had da kashu ma. Bayan mun tsinko kashu sai muje mu sha a wurin. Duka ranar idan muka wuni, idan tun daga safe har yamma ba za mu ci komai ba haka za mu je can wurin muje muna shashancin mu, muje muna wasan mu muna tsinke-tsinke. Mu tsinko mangwaro, mu tsinko kashu da ni da abokanaina kenan. Wani lokacin kuma sai mun fita muje muyi yawo ko ai, muje mu buga TV game. Mun buga TV game, zamu buga TV game bayan mun gama wannan sai muzo kuma muje mu buga, muje mu buga ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafan da muke bugawa kuma tun da safe ba za mu gama ƙwallon ƙafa ba har sai da yamma musamman ma lokacin da babu makaranta. Abubuwan da nike tunawa lokacin da nike yaro suna da matuƙan yawa sosai ba zan iya lissafo duka a nan wurin ba. Amma idan kana so kaji ƙarin bayani abubuwan da nayi, abubuwan da nayi na tuna dashi a lokacin da nike yaro ka biyo ni a nan gaba. Wannan shine taƙaitaccen abin da zan iya gaya ma daga cikin abubuwan da nike na tuna lokacin da nike yaro.

Ina inganta ayyukana ne musamman ma a wurin aiki, wurin duba da na gaba na kuma in duba da wanda ke ƙasa na. Ina kokoyan wanda suke ƙasa na ne idan naga suna yin abu mai, idan naga ina kokoyan na gaba da ni ne wanda suke sama da ni. Idan naga suna yin abin da ya dace, sai in kokoye su. Ina yin abin da nake yi, abin da suke yi don in samu more experience in inganta a inda nake, in inganta abin a yi cikin ayyukana. Saboda wani lokaci in ba ka kalla na gaban ka ba, ba za ka san abin da za ka yi don ka inganta ayyukanka ba. Sannan kuma na ƙasa da ni ko wanda suke baya na, su ma ina kallon su. Wani lokaci suna yin abin da bai kamata ba. To, tayin da zan yi inganta ke nan. Kaga idan suna abin da bai kamata ba ni kuma bazan kokoye su in irina su ba. Kuma in su ka yi abin da ya dace, shi ma zan kalla don in inganta a wurin yanda nake aiki. Kaga kenan yanda nake inganta ayyukana ke nan.

Abubuwan da nake yi wurin yin nishaɗi suna da matuƙan yawa. Misali, idan na tashi da safe zan dan yi girgizar jiki, zan yi exercise, zan in samu nishaɗi kuma jikina ya kwanta in samu natsuwa. Wani lokaci kuma idan na tashi da safe zan fita. Idan na fita zan je wurare, zan je in yi kalle kalle, zan yi dube dube, zan kalla mutane, zan kirga motoci. Duka wayanna suna sha ni nishaɗi. Wani lokacin kuma idan na tashi sai in fita in sa kayan ƙwallo na. Idan na sa kayan ƙwallo na sai in fita in je filin ƙwallo don in je. Wani lokaci ba sai na buga ƙwallon ba, zan dai je in yi zagaye zagaye na ne in kalla sannan kuma zai sha ni nishaɗi. Wani lokacin kuma har sai na buga ƙwallon lokacin ne zan samu nishaɗi. Wani lokacin kuma nikan tashi in je gida ko kuma in je kasuwa. Idan na tashi da safe shi ma yana sa ni nishaɗi. Ko da ban samu ban sayi komai ba, idan na je na yi kalle kalle a kasuwa shi ma zai sa ni nishaɗi. Wani lokacin kuma zan tashi in je supermarket ne. Idan na je supermarket shi ma watakila ba komai zan saya ba amma akwai lokutan da nake sayan abu. Watakila idan na je na sayi abu shi ma zai sa ni nishaɗi. Abubuwan da nake yi. Wani lokaci kuma sai in je swimming pool, sai in je in je in yi pool, in je in iyo a cikin swimming pool shi ma yana sa ni nishaɗi. Wani lokaci kuma sai in je gidan kallo. In na je gidan kallo sai in kalla abin da nake son kalla. Ina kallo ina cin popcorn shi ma yana sa ni nishaɗi.

Kwarai kuwa da gaske ina yin addu'a a kullum. Addu'a abu ne mai kyau. Addu'a abu ne mai muhimmanci saboda aƙalla ina yin addu'a na abubuwa daban daban a kullum. Idan na tashi da safe a kullum sai na yi addu'an tashi kafin in tashi daga kan gadona. Sannan kuma bayan na tashi kan gadona shi ma zan yi addu'a. Idan na tashi zan yi addu'a in gode ma Ubangiji da ya tada ni a wannan ranan. Wani lokaci kuma idan na tashi zan ci abinci shi ma sai na yi addu'a. Zan yi addu'a cewa abincin da zan ci Ubangijina ya kare ni daga duka wani sharri da ke cikin abincin. Sannan kuma idan na gama shi ma in yi addu'a don in gode ma Ubangiji da ya ba ni wannan abincin da na ci a wannan lokacin. Haka ma idan zan fita kullum sai na yi addu'a. A kullum idan zan fita in roki Allah, Allah ya kare ni da ƙarfinshi sannan kuma in roki Allah duk inda zan je Allah ya kare ni daga ɓatar ko a ɓatar da ni, ko in wautar ko a wautar da ni, ko in yi zalunci ko a zalunce ni, ko in yi wauta ko a min wauta, ko in zame ko a zamar da ni. Dole ne zan yi wannan addu'a. Sannan kuma idan zan shiga abin hawa dole ne zan, zan yi addu'a in roki Ubangiji ya kai ni inda zan je lafiya. Haka ma idan zan soka sai na yi addu'a in gode ma Allah da ya sokar da ni lafiya. Haka ma duk inda zan dawo idan zan dawo ma shi ma sai na yi addu'a in gode ma Allah da ya kai ni, in roki Allah Allah ya kai ni gida. Sannan bayan na kai gida zan yi addu'a kuma Allah na gode maka da ka kawo ni kuma ka kai ni kuma ka dawo da ni lafiya.

Ina da madubi da yawa a gida. Ina da madubi a ɗaki inda nake kwanciya kenan. Ina na madubi na nan kusa da gadona inda nake kwanciya. Ina da madubi a cikin bayi wanda idan nayi wanka na gama gwangwaje wa, shi ma zan kalla madubin in gyaggyara kaina a madubi tukuna. Sannan kuma wani lokaci ma ina zuwa da mai ne a cikin madubin zan dudduba kaina sai in gyaggyara kaina. Wani lokaci kuma ina da madubin har da kicin ina in dudduba lokacin da yake, nake yake bukata in duba shi. Guraren da nake da madubi kenan. Ina da madubi a ɗaki, ina da madubi a banɗaki, ina da madubi a kicin. Wani lokaci ma kuma ba har da falo ina da madubi dan idan abu ya taso da ya kamata in duba madubin sai in duba madubin ba tare da naje ɗaki ko na shiga toilet ba. Yanda nake yi kenan.